Kana sanya bel kullum? Eh, ina sanya bel kullum. Saboda bel abu ne mai matuƙar amfani da muhimmanci wanda kaima in ba ka sa ba ba za ka ji daɗi ba. To sa wanka shine zai sa ka ji daɗi, ka samu natsuwa ka kuma ji ka sanya a jikinka. Eh tabbas ka sanya abu mai kyau. Rashin sa bel yakan sa wando ya sake ka, baya riƙe ka sosai da kyau. Amma in ka sa bel in za ka je ka ka je ka zanzan, za ka je ka ya daure ka ya riƙe ka cikin kwanciyar hankali da natsuwa. To sanya bel yana da matuƙar muhimmanci kuma ko da wani abu ne misali ya zo ya lalace akwai inda za ka je sai in ka cire bel ɗin ka riƙe abun ka jawo shi kafin nan ya kasance ya ma amfani. To sanya bel a jiki kullum ba wai kawai yana da ya amfanar riƙe wando bane ko riƙe gogu. Yana da amfani wajen taimakawa wajen da zai amfane ka sosai da sosai. Amma idan ba ka riƙe ba fa ba za ka samu wannan taimako ɗin da kuma jin daɗi yadda zai ma ba. Kuma wando mafi yawanci idan ka sa wasun za a ga waist ɗin ya ɗan ma girma. To sanadiyan bel ɗin sai ka ga idan ka sa zai ɗan dawo ya riƙe ka, ya riƙe ka chup chup yadda ba dai wahalar da kai ba, yadda ba dai zamani yana zamewa kana riƙe shi da hannu ba, yadda ba zai zamana ba ka jin daɗin tafiya yanayin da ka sa ba. Bel yana taimakawa yana da fa'idodi da dama gaskiya wajen taimaka maka wajen jawo wani abu abun da ya nesa da kai. Za ka iya cire bel ɗinka ka sa abun ka jawo shi ko kuma abun in me nauyi ne wanda kake so ka ja shi to za ka ga sai ka samu bel ɗin ne kafin nan ka sa ka jawo. Don haka sanya bel yana da matuƙar muhimmanci. Shi ya sa kullum ne da kuka gan ni nan nakan sa bel, nakan fita tare da bel kuma ina jin daɗin bel. Bel kuma abu ne mai kyau. Ina fatan wanda ma basu sawa ya kamata a ce suna sawa don taimakonsa da kuma fa'idodinsa na riƙe mutum da yake yi. Na gode wannan bayanin shine a takaice da fatan na ba ku amsa daidai abin da kuka buƙata. Na gode.

Toh wannan tambaya kukace muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Eh muryana bana ce yana da ƙarfi ba bana ce kuma yana da hankali ba. Muryana ya kasance daidai dai yanda idan na ga dama zan iya yin magana da ƙarfi haka idan na ga dama zan yi magana a hankali. Amma muryar namiji duka baza a ce kuma shi a hankali yake ba. Dole za a ce muryar namiji yana da ƙarfi ne. Don haka muryana mai ƙarfi ne amma ba mai ƙara ba. Muryana mai ƙarfi ne amma ba mai ƙara ba. So duk maganan da zan yi za ka ji maganan yanayin yanda yake za ka ji yana fitowa. Shi ba da ƙara ba shi kuma ba da ƙarfi ba. Kamar yanzu yanda nake voice recording ɗin nan kuna sauraron muryana kuna ji. Ku ma zaku iya tantancewa shin cewa muryana mai ƙarfi ne ko kuma mai a hankali ne. So abun da ya kamata ku ma ku duba ku gani kenan. Don haka muryana mai ƙarfi ne kuma bana ce a hankali ba. Sai dai gwargwado. Ah muryar namiji takan kasance mai ƙarfi. Muryan mace takan kasance a hankali. So yanayin haka yake daban. Don baza ka ji na mace muryar ta kasance irin na maza ba. Haka wani namiji ma ko in ce mafiya yawancin maza baza ka ji muryansu ka ce irin na mace ba. Allah ya riga da yayi halitta ya bambance muryar mace da muryar namiji. Muryar namiji mai ƙarfi. Muryar namace mai hankali. So haka ne Allah yayi halitta. Inda ba don haka bakan da zamu iya cewa a duka muryar mu, “Eh wannan a hankali ne. Eh wannan a ƙarfi ne.” Sai dai yanayin magana. Yanayin magana wani yana da sanyi wajen yin magana that's a hankali kenan. Haka kuma wani za a ga yanayin maganarsa yana da zafi that's mai ƙarfi kenan. So haka ne yanayin magana da kuma sound ɗin da kuma yanda mutum ya buɗe maƙogwaronsa ya yi magana. Shin ya yi maganan da ƙarfi ne ko kuma ya yi magana a hankali ne? Toh duk wanda ka yi shine a nan ne zai kasance. Na gode wannan bayani shine a takaice.

To ni gidan abincin da na fi so akwai wani gidan abinci da nake yawan mu'amala da su wanda kuma a ganina su ne suka fi kyau. A nan Bauchi yake a wunti a ta wajajen Mount Papos so Shuku Ra Restaurant wannan gidan abinci yana, yana da fa'ida, yana da kyau, yana da sauki sannan abincin su yana da daɗi kuma suna iya bakin ƙoƙarin su wajen tsaftacewa. Sabila da shi magana wajen cin abinci, tsafta shine number one. Tsafta shine abu na farko da ya kamata mutum ya fara considering. Bayan tsafta sai kuma ingancin abincin. Shin abincin suna sa abun da mutum ba zai cutar da shi ba? Shin abincin suna yin shi cikin hikima da kuma daɗi yanda ya kamata? To abincin su suna yin shi mai kyau, mai tsafta kuma da daɗi a cikinsa. Don haka shi ya sa na fi considering da wajen gidan abincin kuma na kanje na ci abinci cikin araha da kuma kwanciyar hankali. Ba ya da tsada sannan ga tsafta, ga kuma sauki, ga kuma kyau, ga kuma daɗi, ga kuma garɗi. To don haka shi ya sa na fiya son ShukuRa Restaurant. Shuku Ra Restaurant ina matuƙar ƙaunan wannan gidan abincin kuma ina jin daɗi gaskiya. Na gaya muku bayan tsafta akwai abinci mai inganci, akwai abinci mai daɗi, akwai kuma wajen zama very comfortable ga kuma uwa uba araha. Yana da matuƙar araha abincin su. Bai ya da tsada ko kaɗan gaskiya. So arahansa ma shi ne yake sawa ka ga jama'a da yawa a wajen cin gidan cin abinci. Don haka ni a ganina gidan abincin da na fi so shine ShukuRa Restaurant wanda yake wunti a nan cikin garin Bauchi kuma ina alfahari da su ina kuma matuƙar son su gaskiya. Na gode wannan bayani shi ne a takaice.

Eh, ina son abinci mai yaji da gaskiya. Sabida da ni masoyin yaji ne wanda mafiya yawanci abinci na ma za a gan shi da yaji ne da barkono sosai. Ban na son abincin da zai kasance babu yaji. Dun duk wani abinci da za ka bani wanda babu yaji idan na zo cin sa zan ji shi karamar salam ne kawai. Sai in ji kaman ka bani abinci ma babu spices ko wasu maggi da sauran abubuwan da zai sa abinci dai yayi gardi ko yayi daɗi. So ni masoyin yaji ne. Ina matuƙar cin yaji sosai da sosai gaskiya. Shi ya sa ma, aa China suka yi wani research din su, suka ce duk wanda yake yawaita cin abinci mai yaji yana ƙara masa tsawon rai. Sabida da wannan abinci mai yaji din a cikin sa akwai wani sinadarai wanda yake taimakawa ɗan adam wajen inganta lafiyan sa da kuma ƙara masa tsawon rai. To wannan dai research ne na mutanen China. Mu'a nan namu ba mu yarda ba. Mu'a nan mun kaddara cewa duk abin da kaga ya faru da kai daga Ubangiji Allah mata, aa Subhanahu wa ta'ala ne wanda ya halicce mu gaba kiɗaya. Shi ne yake sa abu ya faru da kai. Haka shi yake hana abu ya faru da kai. To amma, aa abinci mai yaji kan tabbas shine abinci, shine kuma abinci mai daɗi wanda idan ka ci kai karan kan ka za ka san cewa eh ka ci abinci. Unlike irin abincin da bayi da yaji gaskiya. So don haka ni masoyin abinci mai yaji ne. Ina matuƙar ƙaunar abinci mai yaji. Ina jin daɗin abinci mai yaji kuma ina cin abinci mai yaji sosai da sosai gaskiya. Ina matuƙar cin abinci mai yaji sosai da sosai. Ko da yaushe ni personally bayan yaji da ake sawa a cikin abincin, da haka akwai wanda ake dry fefe wanda ake daka mun a kawo mun shi a gefen abinci na. Wanda in na ji wannan yajin cikin abincin bai mun ba sai ina ɗiban wannan dry fefe din ina ƙarawa a kai. So don haka ni zan iya bugan kirji in ce ni masoyin yaji ne, mai son abinci mai yaji ne kuma ina cin abinci mai yaji sosai da sosai gaskiya. Na gode.

Toh wannan tambaya da kuka mun kana tattara ƙafafu lokacin zama ina ga shine abun da tambayan da ya kamata ku yi ba kana ƙetare ƙafafu lokacin zama ba. A ina tattara ƙafafu lokacin zama sabida da ai babu yanda za ka yi ka zauna in dai kana so ka zauna comfortable ne bari ya zaman ka zauna ka mimmiƙe ƙafafun ka ba. Kai ma za ka gaji ai ba za ka ji daɗi ba ya zama ma kaman baka zauna ba kenan. So in zama ne kake so ka yi toh dama bayan ka zauna za ka tattara ƙafafun ka ne ka naɗe su waje guda sannan ka sa su ka zauna very comfortable yanda kai ma za ka ji daɗin zama. Amma idan kazo ka zauna kawai sai ka tattara ƙafafun ka ko ka mimmi ai ka mimmiƙe ƙafafun ka ba tare da ka tattara ba to ai ba zai yiwu ba. Duk zaman da zakayi kakan ƙetara ƙafafun kakan tattara ƙafafun idan misali ka zauna akan kujera ne zaka ɗaga ƙafan ɗaya ka ɗaura akan ɗaya. Haka idan kuma ka zauna a ƙasa ne zaka nannaɗo ƙafafun ne zaman ka nan naɗe su. Toh don haka ni ina ƙetara ƙafafu ina ɗaura ƙafa ɗaya akan ɗaya sabila da shine zaman da idan kayi zaka san cewa ka zauna mai daɗi ka kuma ji daɗin zaman ba tare da ka takura ba ko ka ji ka gaji. Tsanani idan ka gaji ne sai ka ɗaga ɗayan ƙafan ka ajiye ka ɗauko ɗayan ƙafan ka ɗaura. Don haka ni ina ƙetara ƙafafu a zama. Eh ina ƙetara ƙafafu kuma ina jin daɗi amma in ka zauna kawai ka mimmiƙe ƙafa ko ka sa ƙafa zalla haka to ai kai ma zaka ji zaman ya gundure ka. Zaka ji zaman baka jin daɗi, zaka ji zaman gaba ƙi daya ya fita ma a kai. Toh don haka ni mutum ne mai ƙetara ƙafafu kuma ina jin, ina jin daɗin yanda nake ƙetara ƙafafu bani da wani matsala da hakan gaskiya. Nakan ji daɗi yana faranta min rai nakan ji na zauna very comfortable nakan ji na zauna ba tare da wani ɓacin rai ko wani tashin hankali ba makamantan haka na gode.

To wannan tambaya da kuka mun, nawa bokiti kuke da su a gida? Eh muna da bukatai da yawa gaskiya. Muna da bukatai wanda muke amfani da su aƙalla sun kai guda biyar ko shida ko ma goma. Sabila da bukatai din sune abun da muka fi amfani da su. Muke kuma a ɗan zirga-zirgan mu na cikin gida ko kuma ayyukan mu da wanda muke yi. Na yau da kullum za aga mukan ɗauki wannan bokati a kai shi a zuba ruwa a ciki kuma wannan akan ɗauke shi a yi wanki da shi ko a yi wani ruwan wanka. Da ke mu nan Afirka ba wai muna samun ruwa isashe bane wanda yake kaiwa har shawa din mu na toilet. To mukan yi amfani ne da bukatai wajen ɗiba ruwa haka ko da ruwan rijiya ne. Mukan ɗebo ruwan rijiyar mu ɗauko mu kawo shi daga inda muka ɗiba zuwa banɗaki zuwa inda zamuyi amfani da shi. Tun da ko anan nema an kai toilet ne, da bokati ne za ka yi amfani wajen da za ka yi flushing ɗin toiletin. So bukatai aƙalla muna da bukatai a gidana a inda muke ya kai aƙalla bukatai guda, guda bakwai zuwa takwas. Ina da bukatai tabbas sun kai guda bakwai zuwa takwas wanda kuma duk muna amfani da su. Wajen ɗiba ruwan sha, wajen yin wanki, wajen yin wanke wanke duk da bokiti ne. Wajen ɗiba ruwa ka kai bayan gida ka yi flushing duk da bokiti ne. Wajen ɗiba ruwa ka zo ka yi bayi ma flowers dinka shima da bokiti muke amfani. Wajen ɗiba ruwa ka kai banɗaki inda za ka yi wanka shima da bukatai muke amfani. Wajen ɗiba ruwa ka zo ka yi wanki ko wanke wanke abubuwa makamancin wannan gabaki daya muna amfani da bukatai ne. So wannan bayani shine a takaice na gode.

Aaa, wannan tambaya da kukamin, kana jin kukan zakara da safe? Eh tabbas, nakan ji kukan zakara. Mafi yawanci da ke ina da zakara din ma, zakaran shi yake tashi na daga bacci. Asubun fari yana yi, ana kiran a salatu za ka ji zakara ya tashi yana cara kuma gaskiya hakan yana burge ni don abu ne mai kyau. Yakan ɗaga ka, yakan tashe ka daga bacci. So zakara ina jin kukansa gaskiya kuma ina alfahari da hakan. Bayan haka ma ni sound ɗin da yake yi din wajen kuka din gaskiya yana faranta min rai. Ina jin daɗi sosai na yanda yake yin kuka ɗin yake kuma ɗaga mu daga bacci. So ina jin kukan zakara tunda ina da shi. Bayan ma ni da nake da shi, maƙwabtana suna da shi, suna da zakara din wanda once aka ce ma, aaalfijir ya fito to za ka ji zakara ya fara kuka. Kukansa shi yake ɗaga mu, shi ne za ka ji, ya, ya yi kuka ya sanar da kai cewa alamun gari ya waye. A bacci ya ƙare, ka tashi, ka tashi, ka tashi sabida da kukan yana taimakawa wajen kamar alarm din mu ne mu a nan Afirka. Kukan zakara. Yanda ka ga alarm din mu ne, shi yake tashi shi ke nuna mana cewa lokaci na ibada ya yi, ku tashi ku bar bacci. Bacci ya isa haka, ku tashi ku zo. Bacci ba naku ba ne yanzu tunda lokaci ne na bautan Ubangiji, ku tashi fa ku zo. To duk time ɗin da muka ji zakara ya fara kuka, za mu tashi daga baccin da muke yi mu yi alwala mu kama hanyarmu ta masallaci sabida da mun san cewa lokacin sallah ya yake nan. Don idan alfijir bai fito ba ra ka taɓa jin zakara ya tashi yana kuka ba sai dai in mai koyon kukan. Mai koyon kukan ne zai iya tashi ka ji ko da yaushe yana yi, yana wannan cara yana kuka din amma muddin babban zakara ne wanda ya riƙa ya girma to exactly time din fitowan alfijir na asubahin za ka ji ya fara kuka. Wannan kamar alarm ne yake sanar da kai cewa to ka tashi fa lokacin sallah ya yi. Ya kamata ka fito ka yi sallah. To wannan bayani shi ne a takaice tabbas ina jin kukan zakara kuma ina son zakara. Ina matukar ƙaunar zakara don wannan fiƙira da hikima da Ubangiji ya zuba mashi a kwakwalwan shi. Na gode, na gode, na gode.

Toh wannan tambayar da kukai, kana yin harsashi lokacin bacci? Harsashi kuna nufin mafarki ke nan? Eh nakan yi mafarki sosai ma. Ahh musamman idan ka kwanta lokacin da kake cikin wani tashin hankali ko cikin tsananin farin ciki to ka kan yi wani bacci mai daɗi wanda zakayi mafarki din. Mafarkin kuma zai kasance idan da bacin rai ka kwanta wani lokacin mafarkin yana zuwa opposite, sai ya zamana ka yi mafarki na farin ciki. Amma wani lokacin kuma mafarkin yakan zo min a direct ne na ɓacin rai din wanda zai ɗaga mun hankali. Haka kuma idan ka kwanta da farin ciki ne shi ma yakan iya zuwa opposite sai kaga ka yi mafarki wanda zai kasance na tashin hankali ne. Amma kuma wani lokaci yakan zo direct ba opposite ba sai ka yi mafarkin na farin ciki. So duka ina yin mafarki. Sannan wani lokaci kuma in kana tsoro haka ko kana cikin firgici shi ma idan ka kwanta ka kan yi mafarki na tsoro wanda za ka yi mafarki. Kaman cewa ga wani abu ya zo dai cutar da kai ko ga wani abu ya zo yana biyo ka zai caka ma wani abu ko kuma ga wani abu yana biyo ka zai kama ka ko zai yi wani cutar da kai ka yi. Toh gaskiya irin wannan mafarki bani so amma kana yi tunda ba kai kake yi ma kanka ba Allah ne yake sawa ka yi mafarki babu yanda ka iya. So mafarki ina yin mafarki amma mafarki da na fi so na yi shine mafarki na farin ciki wanda idan na tashi za a gani kaɗai na ma ina cewa ina ma da na ci gaba da bacin nan har abada ko in ita yi wannan mafarki din. Wallahi ina yin mafarki sosai kuma ina jin daɗin mafarki na farin ciki da nake yi. Bana son dai kam mafarki na bakin ciki amma mafarki na farin ciki in na yi nakan ji daɗin sa wallahi matukan daɗi nakan ji sosai da sosai. Ton nagode da bayan da fatan wannan dan bayani da na yi a takaice zai ba ku abin da kuke buƙata. Na gode, na gode.

To wannan tambaya da kuka yi wani irin miya ka fi so ko ka ke so? To wannan tambaya nake jin kuma shi ya kai sau biyu kenan. Ah miyan da na fi so, na fi son miyan taushe gaskiya, miyan taushe. Ah mu a al'adarmu na Hausa muna da miya kala kala wanda miya ne sun kai kalaa eh hudu zuwa biyar zuwa shida. Eh dukka dai. Best one a Hausan ma kun san Hausan ma kala kala ne. A cikin Hausan akwai Hausan Kano, akwai Hausan Katsina, akwai Hausan Zamfara, akwai dai Hausan wajeje daban daban. To don haka ni ah miyan da muke yi a namu ɓangaren Hausan akwai miyan kuka, akwai miyan karkashi, akwai miyan lalo, akwai miyan taushe. To wa'innan duk miya ne guda huɗu wanda suke da matuƙar fa'ida. Akwai kuma miyan ma kuɓewa ɗanya, akwai miyan kuɓewa bushashiya. To dukka wa'innan miya ne. Miyan karkashi, miyan lalo, miyan kuka, miyan taushe, miyan kuɓiya, kuɓewan bushashiya ko kuma kuɓiya ɗanya. To don haka miyan da na fi so ni na fi son miyan taushe da miyan kuka. Wa'innan biyun su ne favorite dina. Amma in ka ce a cikin biyun in ɗauki guda ɗaya, wanne ne ainihin wanda na fi so na fi ƙauna sai in ce ma miyan taushe. Sabila da miyan taushe wajen yanda ake haɗa shi ma musamman ka samu wanda ya iya haɗa miyan sosai ko wacce ta iya haɗa miyan sosai, za ka ji daɗinsa sosai. Sabila da akan haɗa shi da alayyaho, akan haɗa shi da gyaɗa, akan sa kifi, a sa ganda, a sa nama, sannan a nemo kayan ƙanshi kuma spices na miya a sa shi a ciki. To idan har ka samu wannan haɗi ɗin ba ƙaramin daɗin miyan yake yi ba. Za ka ji daɗi, daɗin ma har ba ka mi santuwa. Za ka ji kana da buri da son ka ci wannan miya ɗin ɗakewa da ɗakewa gaskiya. To don haka miyan da na fi so, na fi son miyan taushe. Kuma ko ma da ace zan samu izini ko da mun kawo muku wannan miyan taushe ɗin ku ɗan ɗanɗana ku ji irin garɗi da daɗin miyan da na kawo muku. To wannan bayani shi ne a takaice na gode, na gode.

Eh, matuƙa kuwa ina sanya agogo sosai. Ai agogo kaya ne na ado, kaya ne da yake burge jama'a. So don haka kaima bai kamata ka yi wasa da shi ba. Ko da yaushe na kan sa agogo. Amma wasu za ka ga suna ɗaura agogon a hannun hagu wasu kuma za ka ga suna ɗaura agogon a hannun dama. To ni a inda nafi jin daɗin ɗaura agogona, ɗaura agogona na kan ɗaura shi ne a hannun dama. Sabila da hannun dama da ita na fi amfani, ita ne ba ta mun wahalan juyawa a ko da yaushe. Duk lokacin da na tashi amfani ko ɗago wani abu za ka ga na ɗago ne da hannun dama. Duk time dinda za ka ga na miƙa wani abu, za ka ganin miƙa ne da hannun dama. To don haka shi ya sa ni nake amfani da hannun dama wajen sanya agogo. Amma wani ko yane kai da shi ba za ka taɓa kallon ya sanya ma agogo a hannun dama ba sai dai a hannun hagu. Mafi yawanci ma mutane sun fi amfani da hannun hagu wajen sanya agogo. Amma ni kuma a nawa ra a yi, na fi amfani da hannun dama wajen sanya agogo. Sabila da shi ne ya fi mun sauƙin ɗagawa, shi na fi amfani da shi. Ni ba dame ne, ni ba bahago ba ne. Shi ya sa ni ke sa shi a hannun dama. Don ya fi mun daɗi, ya fi ni jin daɗin sawa tare da duba lokaci. So wannan bayani shi ne a takaice ni ina son yin agogo kuma ni masoyin agogo ne. Ina mu'amala, ina amfani da agogo matuƙar amfani a ko da yaushe. Na gode.

To, wannan tambayar da kuka mun, kuna da WiFi a gida? Eh, muna da MiFi ne ba WiFi ba. Ina da WiFi daban ba MiFi daban. MiFi irin na kamfanin MTN ɗinnan ne. Wanda na ganshi ɗan kuttu ne. Kawai a gida akan ajiye shi wajen yin amfani da shi. To, don haka ni da shi nake amfani. Kuma ina jin daɗin amfani da shi din matuƙa sosai. To, duk da dai na fi amfani da data na waya amma shi ma MiFi ɗin eh inna dawo gida da shi nake amfani. Don in na kunna, maimakon in kunna data he dai in kunna WiFi dina in yi connecting ɗinsa in ci gaba da aiki da shi. Kuma gaskiya ina jin daɗin aiki da shi sabida da shi advantage ɗinsa ba za ka taɓa kallon ya juke ma caji ba. Yana da ƙarfi, yana da sauri wajen aiwatarwa kuma yana da sauki. Ba tare da kana wahalar da wayanka ba. Don a duk time ɗin da in dai a waya ne ka kunna data to za ka ga tana yin zafi. Wani lokaci tana janye caji ma sosai da sosai. Ba ma wani lokaci ba, mafi yawanci za ka ga tana janye caji. Janye cajin nan da take yana wahalar da wayan. Ko kuma wani lokaci ma ga wayan yana yin nauyi sabida da ƙarfi na data ɗin. Amma idan ka yi connecting ɗinta da MiFi ne ba, ba ka da problem. Kana buɗe WiFi ɗinka, ka yi connecting da MiFi ɗinka shikenan. Za ka ga kana aiki wayan kama kamam ba ta samma da ita ake aikin ba. Ba za ka ji tana wannan zafi ko tana wannan nauyi ɗin ba. Yanda har zai takura mata ya zama na ba ta yin aiki da kyau ko cikin kwanciyar hankali. So nakan yi amfani da MiFi. MiFi ina jin daɗinsa sosai matuƙa gaskiya sabilada da baya sa wayana ya yi zafi, baya sa wayana ya yi nauyi, baya sa wayana yana yin slow wajen yin aiki da shi. So, aiki da MiFi yana da daɗi ba da WiFi. Ni bani da WiFi. WiFi na manyan mutane ne. Su ne kaman in ka sayi Starlink. Starlink da ka sa ka kafa a gidanka sai kana yin amfani da WiFi. To, mu kuma da MiFi muke amfani ko muna jin daɗinsa sosai gaskiya. Na gode da fata wannan amsa da na bayar dai gamsar da ku, ya wadatar da ku. Na gode sosai.

Toh wannan tambayar da kuka yi, kana cin citta a abinci? Eh, ni masoyin, masoyin citta ne gaskiya. Ah duk wani abu yaji, yaji ni masoyinsa ne. Shi yasa a yajin da ake daka mun wanda dry fefe da na muku bayani, ana samun citta a ciki. Ana samun kananfari, ana samun masoro da kuma shi uwa uba yaji din. Ah ai yaji in ba ka sa citta ba bai cika yaji ba. Don haka ni ina cin citta a abinci sosai ma. Citta bayan daɗi da garɗi da yake mun, yana da fa'ida sosai wajen ƙara lafiya, wajen boosting na moral ɗinka, wajen kuma taimaka ma wajen maganin mura. Huda mura ne in yana damun ka. In ka jiƙa citta, ruwan citta ka sha, yakan ɗauke ma wannan citta ko ka samu ruwan zafi shayi ka sa citta a ciki ka sha. Yana matuƙar maganin mura sosai gaskiya, yana da fa'ida. Don haka ni citta ba kawai abu bane da nake ci, ina mu'amala da shi a ko da yaushe. Ta ko ta wani hanya, ta ko ta ina, ina amfani da citta. Citta abu ne mai matuƙar muhimmanci ga rayuwa na wanda ina kuma jin daɗin amfani da shi. So citta ina amfani da shi, ina mu'amala da shi sosai sosai. Matuƙar amfani ina kuma jin daɗinsa sosai sabida da fa'idodinsa da yake tattari da shi na ƙara ma mutum lafiya, na ƙara ma mutum kuzari, na ƙara ma mutum jin daɗi tare da fatan ah babu wani cuta. Don yana faɗa da cututtukan cikin ka ne. Musamman kamar yanda na gaya muku mutum mai mura yana da matuƙar muhimmanci ya dinga shan lifton da citta a ciki don yana taimaka maka wajen korar da wannan murar. To idan babu cittan ba sai dai ka sha wani magani wanda kuma wani lokaci yawan shan magani yana da illa. Amma maganin mu da muke amfani da shi na gargajiyan nan yana da matuƙar taimakawa da fa'ida wajen taimaka maka amfani. Toh shi yasa nake yawaita amfani da citta din wajen cin abinci, wajen shan ruwan ti din, wajen wasu mu'amala na dai na yau da gobe. Wannan bayani shine a takaice. Na gode.

Eh, wannan tambayar da kuka mun. Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema. Matuƙar r-riƙewa ma sabila da dama ai amfaninsa ke nan. Amfanin lema abu biyu ne, ah, da lokacin ruwa da kuma lokacin tsananin rana. Sabila da idan rana yayi yawa maimakon yana dukan kanka da bayan ka, idan ka sa lema ɗin kana karewa, zaka ji yaɗin taimaka ma wajen, wajen rana. Haka lokacin ruwa muna amfani da lema. Dun lemomi nama da nake amfani da shi sun kai guda uku gaskiya. Akwai ɗaya a mota na, akwai ɗaya a cikin gida na, akwai kuma ɗaya na mata na. So waɗannan duka lema ne wanda muke amfani da su kuma yana da matuƙar amfani. Dun lokacin da za'a yi ruwa, mukan fito mu riƙe lema ɗin, muyi tafiyan mu da shi cikin kwanciyar hankali ba tare da hankali ya tashi ba. So muna riƙe lema, muna amfani da lema gaskiya. Lema kuma abu mai kyau ne. Wanda ma baya riƙewa ina bashi shawaran ya fara riƙewa dun, ah, ganin amfaninsa da alfanunsa. Na gode wannan bayani shine a cikacin muna riƙe lema.